Yaya kake bikin haifuwar, ra, rana haifuwar ka? Ranan haihuwar ku.

Kake yi da farkonlokacin da ka isa ofis.

Kana buga rubutu da sauri? Aba.

Yaushe kike cin abincin dare? Na kare kira na na ga matsifan kaina. Abin abun haushina da shi kenan.

Kiyi da ragowan abinci. Halin shi ne ya kori matan. Uhm.

Me kike yi lokacin da ruwa yake zuwa?

Wane irin burodi kake fi so? Wanne lokacin ne a rana kake fi so? Wanne lokacin narana kake fi so?

Ni ke yi don ƙara aiki. Ka ajiye mun na gama fa. Ajiye mun littafin.

Kina son karanta littattafai? Kina son karanta littattafai? Ki kashe wutan waya, ni haskamun ido yake Kina son karanta littattafai?

Kana fin kin cin tufafi? Kai. Shika muga wanda aka ci ke nuna ba. Mbaligi na muli naɓɗaɓa? Aya discover fire na mai. Ai yayi kama manda fara wuja ke yi kuwa. Anya na fara wuja ke yi nuna. Anya sa muso nan deke. Oja nwe yi. Anya aja nwe yi. Anya aya ba.

Me kike shirin yi? Karshen maku. I will send it to you now. Nazo can you kusa yamma dare ya kusa? Mm-hmm. Ya kira ni, "Ah, you don't lose your health, you know?" Na ce yes. Nawa na ta duba ofe na ban ga.

Menene abinda kake tinawa lokacin da kake yaro? Mene ne abin da kake tunawa daga yaro? Kina ce mene ne abin da kike tunawa daga yaro? Why not ki koya masa Hausa?

Yaya kake shirya ayyuka?

Nawa takalman kike da su? Ta minti gabi ba kisa abu, abun yasalla gaskiya ne ta juya hankalin mutane. A'a. Eh? Eh.

Mekayi lokacin kake cin kakecin damuwa ai basai kinfisu xin haushi ba Allah ka juyar min hankal. In baka mutum da ya kira Momsi, to sakon da suka yace Musi ina, mun dawo zan zo Allah da kafin tafi.

So nawa kuke yin soro a mako?

Wane irin yanayi kake fi so? Ke baki gane ba wa'ennan Hausa da suke so, suna yin ta wannan irin marasa jin Hausa. Sai ka ga pronunciation ɗin bi da wani daɗi. Bahawai kai da kaji Hausa, zaka kace ga aini hin correct sentence ɗin ba.

Kana zuwa aiki lokaci dai dai? Ana gama wannan sun fita anjima. Mu cigaba? Da ni da ke. Zan sa maki katin dari biyu ki dan samun data ba. Ba wuri na kike ci ba. Zamu wuce ku ƙwaro na Orizin.

Kina mai jin ki da safe? Does it make sense? I don't know. Ke ka faɗa. Kina mai jin ki da safe?

Kana shan ruwa yayan itace? Makaɗau.

Yaya ta bar ku a wurin aikin yake?

Yeah, it has a episode. Now? Mm, not now. Mm. No. Okay, you want to sleep now, uncle? Yeah.

Kana son abinci mai yaji? Ina mayaki masun, ina kuma TikTok nake kallo. Neman kuɗin mayana da wahala. Aha Eh? Eh. Min kuɗin mayana da wahala.

So nawa kake cancance, kake cancance gidan ku? One billion naira. Nawa ne?

Kofofi ƙafar labarai Wane ne ƙofofi ƙafar labarai kake? Ina yasa ƙafa? Wanene ƙofofin wasan labarai kake amfani dasu? Wanene ƙofofi ƙafar labarai.

Wane irin wasa kake fi so? Wane irin wasa kake fi so? Inganta? Aisha da Amaryar Me ake aure a nan? Ingan? Eh. Wai har kin gama kwana?

Menene kike so ka canza wurin aiki? Use the cap cut. Ban muka kuje, ban da data. Purrr, purrr. Laa laa Ramadan.

Wanene malamin ka ka fi so?

So nawa ka ke shirya gida, share gida. Sonu ke ti sheri gira.

Kana sabunta shirye-shiryen ƙof- ƙofan ƙofinta? Kana sabo sabon shirye-shirye ƙof- eh ƙofofinta? Ku banni ni da miji na kunji dai kamar damben dumbu dumbu.